Eh nakan sanya hula sosai ma. In na sa hula a kai na yakan mun kyau. Nakan sanya hula, in sanya babban riga da na ciki da takalmi. Ina yin gaye da shi sosai kuma yana mun kyau, yana karɓe ni. Har mutane sukan ji tambaya suna ce rigan nan da na sa yana basu sha'awa. Kuma suna so su siya hula su dinga sanyawa.

Ina da, ina yin amfani da man kaɗanya. Domin tun asali man kaɗanya kakanninmu suna amfani da shi har zuwa ga kan iyayenmu kuma iyayenmu sun nuna mana cewa amfani da man kaɗanya yana da kyau, yana gyara jiki. Ko wane kurarre, jafta a jikin mutum man kaɗanya yakan warkar da shi, yakan mayar da sifan jikin mutum. Yana da laushi kuma yana haske kuma yana da kyau sosai sosai.

Eh nakan raba wurin da nake a ƴar gizo, domin ƴar gizo yana da kyau, yana da nisa, zaren gizo kuma yana nan in ka taɓa shi zai tsinke. A kullum muna kiyaye ƴar gizo don ba mu son abun da zai kawo mana damuwa da ƴar gizo.

Na fi son zama a kan tsayuwa domin na samu kujerar na zauna a kai. Ba zan gaji ba kowane aiki nake yi domin ina zaune amma ina kan tsayuwa. Ba zan iya tsayawa don ban da ƙarfin tsayawa kuma don in ji daɗin lafiyar jikina, na kan so yin komai a zaune. Ko zan dafa abinci ne ko zan yi ɗauraya ko da me zan yi a zaune ya fi mini kuma zai ba ni ƙarfi. Zan iya ɗaukar lokaci ina yin aiki a zaune, ban gaji ba.

Abin da nake fara yi da safiya lokacin da na farka shine nakan tashi in yi addu'a in gode ma Ubangiji Allah mai ruhuna mai sama da yadda na ga sanyi safiyar lafiya kafin nan in tashi in gaida mutane da suke cikin gida. In je in wanke fuska na, in wanke goge hakori na, in yi wanka, in yi girki, na buɗe baki da safe. In na gama, sai in tashi in je wajen aikina.

Naka rubuta rohoto so biyu a sati a wajen aikin mu, don a kowanne sa cikin sati sau biyu muna yin, muna zama muna tattauna kan yadda ayyuka za ta gaba da a wajen aiki. Shi ya sa dalilin da ni kuma nine mai ɗaukan rohoto ni nake rubutawa. In na rubuta, zan zo in karanta rohoton dalla dalla kowa yaji ya gane abun da yake faruwa, yadda zamu tafi da ayyukan mu a wajen aiki kuma yadda aikin zai ci gaba da ba zamu samu matsala ba.

To a yanzu dai kuɗin lantarki a wata yakan kai dubu ishirin. Domin akan daidaita yadda za, ake amfani da wutan lantarki, domin akwai abin da aka sa mana na'urar da yake kirga nawa ne kake kashewa a wutan lantarki. In ba ka yi wasa da wuta ba, ba za ka kashe kuɗi da yawa ba. Amma in an yi amfani da wuta sosai ta wajen goge kaya, dafa abinci da wuta, da sauransu, da ɗauraya da injin na wanki, dole zaka biya kuɗin lantarki kuɗi da yawa a wata.

Irin waya da nake amfani da shi shine sunan shi Samsung. Samsung yana da kyaun amfani bai da damuwa bai da matsala. Yana biya mun bukata na yadda nake so. Nakan sada sakonnai da wayan kuma batirin shi yana da karfi. Muryar shi kuma yana da kyau. Za ka ji magana da kyau da shi kuma za ka tura sako da shi. Za ka gan shi ba wani damuwa. Samsung yana da kyau a kullu yau min. Shi ya sa ina so kowa in yana da dama ya siya wayar Samsung ya dinga amfani da shi.

Eh ina cin tafarnuwa sosai. Nakan dafa abinci da tafarnuwa, nakan sa shi a cikin ruwa in sha domin tafarnuwa magani ne sosai. Yana taimako a wajen ciwon sanyin kashi, sanyi mara, tariyar duk yana wannan yana magani, yana warkar da su. Kuma in mutum yana da hawan jini, in ka yi amfani da tafarnuwa, ka ci tafarnuwa, yana taimako a wajen hawan jini sosai. In mutum kuma yana da ciwon suga, in kana amfani da tafarnuwa, kana cin shi a kullum, za ka samu sauki sosai sosai a kan yawancin cututtuka da yake dame mutum.

A'a, ba na cin farce. Cin farce akwai ajal-ajali. Domin me ya sa na ce akwaiaajali shine farce wasu cututtukan datti sukan ɓuya a cikin farce. In ka yi amfani da hakorinka ka ciza halcenda-farce da shika, sa kamu da ciwo ko a bakinka ko in ka haɗiye, ya sa maka ciwon ciki, ya kampka gudanarwa da amai. Don haka cin farce ba shi da amfani kuma ba shi da kyau. Bai kamata mutum ya ci farce ba. Shi ya sa ni ma ba na cin farce domin ina son lafiyan jikina kuma da rayuwana tai kyau.

Eh, ina da dabar a gida. Don a wurin ne mu ke zauna da yamma, mu sha iska, mu yi ta hira da abokan arziki kuma a wurin ne mu ke zauna muna karɓan baƙi da suke zuwa mana gida a, a, a dabar na gida. Domin haka ko 'yan uwan arziki sun zo a wurin mu ke zauna, mu ke tattauna damomun mu ta cikin gidajen mu da na dangi da na anguwa a wurin mu ke zama.

Ina tafiyan kasuwanci. Nakan je in saya kayayyaki, su hatsi, kaman su masara, su dawa, su shinkafa, su gero, su rogo, bushe she, garin kwake. Nakan je kasuwanci. Nakan je in saro su a kasuwa, in kawo su, in zo ina sayar da su nema domin in samu riba, in yi amfani da shi.

To, wallahi dai bana iya duba lambar QR domin yana da wuya mini. Ban iya duba shi ba. Ban san yadda ake dubawa ba domin lamarin QR yana da wuya mini. Ban san yadda ake yi ba.

Yadda nake magance kokekoke shine duk wanda ya kama kokekoken shi, zan ba shi hakuri, zan ba shi shawara yadda zai je cigaba da rayuwan shi, da ba zai samu damuwa ba kuma ba zai samu matsala na kokekoke ba, kuma zai samu cigaba. Zai damu, zai ragu kuma ya samu abin yi wahalan ya kare.

Rana mafi kyau a mako shine ranan Lahadi. Ranan Lahadi inna je sujada naje na gama ibada inna dawo gida zan kwanta in huta. Dan ba inda zanje ranan Lahadi. Zan zauna in huta da iyalai na suzo mu zauna kowa zai zo gida ya mana ziyara da abokan arziki mu zauna muyi ta hira har zuwa yamma. Domin ranan Lahadi ba'a zuwa kasuwa ba'a zuwa aiki ba'a zuwa ko'ina ran Lahadi rana hutu ne.

Eh nakan yi ficiken tufafi domin tufafi dole mutum ya zauna ya yi ficiken su. Domin kana son tsabta kana so ka cire mummunan tufafi, ka raba mummuna da mai kyau. Shi ya sa dole ka zauna ka yi finciken tufafi sosai domin ka gane wanne ne mai kyau da mara kyau da za ka yi amfani da shi.

Nakan share gida sau ɗaya a rana da safe. Amma zuwa yamma, in wuri yayi datti. In yana so a sake sharewa, mukan sake share shi sosai sosai. Amma a kullum da mukan share gida, ciki da waje da gefe gefe sau ɗaya a rana da safe kafin rana ya fito sosai mun gama shara mun gama aje waje da kyau.

Eh, nakan biya kuɗi ta wa-- ta waya sosai. Kuma na kan iya amfani da waya. Ina tura ma 'yan uwa da abokan arziki kuɗi, su kuma sukan tura mini a waya ina gani ina ansa. Tura kuɗi ta waya yana da kyau, yana da sauƙi kuma bai da matsala. Zaka tura kuɗi da waya zai tafi da wuri ba sai ka je banki ba. Da waya ma yana da sauƙi sosai.

Ina yin wuta da itace sosai. Mashiyafi kyau. Dafa wuta da itace, yin abinci da itacen wuta yana da kyau. Yakan sa abinci yana nuna da kyau kuma yana sa a dafa abinci da wuri. Kuma abinci mai yawa da wuta ne ake dafa shi domin baya ɓata lokaci. Yakan, aka yi shi da hanzari, akan gama shi kuma yakan dahu da kyau kuma yakan yi daɗi.

Na fi son fure mai kalan ja. Shine nafi so sosai, yana da kyau, yana da gwanin sha'awa kuma yana da ƙanshi mai kyau, mai armashi. Duk inda ka ga fure ja, ka san cewa wurin ya haɗe kuma wurin na da kyau a zauna. Kuma a dinga jin ƙanshin fure in.

Abin da nake yi da ragowar abinci shine in mun ci abinci in ya rage, zan tattara shi in ajiye shi a waje mai sanyi inda ba zai lalace ba. Ko da ya yi kwana biyu, kwana uku yana nan a wajen sanyi nan, zamu zo mu ɗauke shi mu ɗima, mu ci, mu sake gyara shi da kyau mu adana shi don ba zai lalace ba tunda mun ajiye shi da kyau a waje mai kyau kuma a rufe. Cututtuka ba su shiga ba, datti bai shiga ba. Idan mun zaman ɗima shi ko a wasu garin ne za mu iya mu ci kuma ba zai mana komai ba.

Abun da nake ci a wajen aiki, wata rana nakan saya burodi da shayi a bakin kofar ofis, sai in ci burodin da shayin domin ciki na ya ƙoshi in samu aiki, in samu ƙarfin aiki.

Ina amfani da launin baƙi ta wada ke amfani da shi domin launi baƙi yana nan da kyau. Duk inda aka sa launi baƙi, za ka gan shi yana nan, yana haske, ko ina ka ga abu baƙi ka so shi kuma abun gwanin sha'awa ne.

Eh, muna raba aiki ga wasu. Dalili shine muna so hannu da yawa, mutane da yawa. An raba aiki, aikin zai tafi daidai, kuma za a gama aikin da wuri ba ɓata lokaci. Domin ayyuka da aka raba da mutane da kyau, ya fi kwanciyar hankali, ya fi gabatarwa kuma ya fi kyau.

Eh nakan sa turare kullum, domin ba na so a ji warin tsamin jikina ko ba na so a ji wani ƙarni a jikina in na wuce. Amma na sa turare, turaren warin shi na nan da kyau kuma gwanin sha'awa ba za a ji ƙyamanka ba, ba za a ji wani ƙarni ko warin datti a jikin mutum ba. Shi ya sa kullum nakan sa turare.

Eh haka ne. Ina koyan wata yare domin ba yaren Hausa kaɗai na iya ba. Na iya wasu yarurruka daban daban wajen guda uku. Shi ya sa koyan wani yare ma yana da kyau, yana da amfani domin mutum bai san inda zai samu kanshi a gobe ba. Don haka ya kamata kowa ya koyi yare daban daban kuma a gane cewa koyan wani yare fa yana da amfani.

Nakan yanka farce sau ɗaya a sati. Domin in ya fita, zan nemi abin yanka in yanka farcen, in goge shi in wanke. Ina barin farcena da tsafta. Bana son datti domin bai yanka farce ba, datti zai dinga ɓuya a ciki kuma datti yana kawo illa, yana kawo cututtuka daban daban. Wasu ma har zai kai ka asibiti da za ka ji ka kashe kuɗi da yawa a kan magani. Bai kamata mutum ya bar farcen shi ba. Shiyasa nakan yanka farce na a kowane sati.

Na fi son tufafin auduga domin tufafin auduga in ka saka shi a jikinka yana da laushi, yana da kyau, baya kawo zufa. Yakan rufe sanyi. Lokacin zufa in ka sa shi ka ji daɗi a jikinka ba zai kawo maka zufa ba, ba zai ba ka wani wahala ba. Lokacin sanyi kuma in ka saka zaka ji daɗi domin zai tare maka sanyi. Amma siliki ba shi da daɗi, yana da wahala a jiki. Yakan kawo cututtuka, yakan kawo kurarraji a jiki.

Eh waya ta takan cika ajiya domin a cikin waya na kan ajiye wasu abubuwa da in na zona manta in nazo na buɗe waya na zan gan su. Don ina amfani da waya sosai na kan yin ajiya sosai a ciki.

Gaskiya a kashin gaskiya bani da WiFi a gida. Ina amfani da data ne a waya na don bani da kuɗin sayan WiFi. Kuɗin WiFi yana, WiFi na da kuɗi sosai kuma yana da tsada ban da kuɗi da zan siye shi.

To dole ina daidaita aiki da rayuwa. Da zarar ka yi aiki ka gaji dole ka huta domin rayuwar ka yayi kyau. Ba za ka kashe kanka kan aiki ba kuma rayuwan ka ya lalace. Dole rayuwa zaka rayu domin ka yi aikin. Amma ba ka daidaita aikin ka ba ka yi ta ba kanka wahala ka nayi kana ta fama ba ka lura da rayuwar ka ba fa ba za ka kai gobe ba. Mutum zai kasa a hanya ko mutum zai mutu don aiki in ya yi yawa.

Yadda nake sasanta rikici a wajen aiki shine nakan kira wanda suke da damuwa a tsakanin su masu rikicin, dukansu biyu zan zaunar da su, in basu shawara, in ji menene dalilin rikicin nasu. In kowa yayi bayani, zan musu magana, in basu gargaɗi, in basu shawara, in ce musu yin rikici kullum ba shi da amfani, ba shi da kyau. Rikici zai kai mutum har mutum ya hallaka. Haka zan zaunar da su, in basu shawara, in yi musu magana sosai yadda za su gane, su amince, su yarda da junansu, su yafe ma junansu, su da abokai kuma su ci gaba da aiki tare da dariya da farin ciki, rikici kuma ya daina.

Ina son karanta littafai sosai kwarai da gaske. Don karatu yana da amfani, yana ba da ganewa, yana kara basira, yana kara zumunci. Karan- karatu littafai daban daban yana buɗe ma mutum ido, ya san abu mai kyau, ya san abu mara kyau, ya san yadda zai rayuwan shi a duniya.

Irin wasan da nake a waje shine wasan kwallon kafa. Wasan kwallon kafa mukan je fili inda ake buga kwallon kafa. Can zamu je mu zauna da abokanai mu haɗu muyi ta wasan kwallon kafa. Domin kwallo yakan kawo jama'a addini daban daban, yare daban daban a zata da wuya. Ana bugawa, ana kaunan juna, ana dariya. Yana kawo mutunci da haɗin kai.

Babu, bana kuka lokacin yanka albasa. Domin bana yanka albasa da wuka, ina da wani roba da in na saka da su wuka wuka a ciki sai ina juya shi albasan yana yankuwa sai in rufe roban da marfin shi. Warin albasan, karfin albasa da yake sa mutum kuka baya kai wajena. Shiyasa na nakan mora yanka albasa da wannan roban domin baya sani kuka sam sam.

Nakan sha ruwan kofi biyar a rana. Daga tashi na daga bacci, zan sha kofi guda. In na karya na ci abincin safe, zan sha kofi guda. In na ci abincin rana, zan sha kofi guda. Da yamma misali karfe huɗu ko karfe biyar nakan sha. Sannan in zan yi bacci, sai in sha kofi ɗaya kuma shine zai cika kofi biyar da nake sha a rana. Domin shan ruwan kofi biyar ɗina yana taimake ni, ina samun lafiya sosai.

Nakan kwana kullum wajen ƙarfe goma na dare shine nakan shiga ɗaki inje in yi barci. Wannan lokaci ne lokacin da ya kammata in na kwanta nayi bacci. Zanyi bacci nan da kyau har garin Allah ya waye mana.

Burin mu a wajen aiki shine mu samu cin gaba, mu samu karuwa a wajen aiki, aikin mu kuma yayi kyau, madub mu samu riba sosai a wajen aiki kuma mu samu abun da muke nema a wajen aikin kuma aikin mu burin mu kuma kada aikin da muke yi mu kasayi ya bamu kashi ba, babu. Burin mu mu samu cin gaba, mu samu amfanin aikin da muke yi.

Yadda muke bikin ranan haihuwata shine nakan dafa abinci, shinkafa da nama dafaduka. Zan siya lemon kwalba, zan kira abokan arziki da makwabta sai su zo su taya ni murnar ranan haihuwa na. Za mu ɗauki su hoto kala kala, za muyi ta sa fai fai na waƙoƙin zamani, za muyi ta rawa ana kidi ana kirari.

Yadda nake sanya belt kullum shine nakan sanya shi a cikin ramin gidan belt. Na wando na, kuma nakan ɗaura wandon a ƙarƙashin cibina a ƙwanƙwaso ɗina. Bana yin shi a ƙasa da ƙwanƙwaso. Ina ɗaura shi a ƙwanƙwaso na daidai a wajen mara na don ya zauna da kyau.

Eh muna da manufa na wata-wata. Shi ne yake nuna mana abin da za mu aikata kowane wata, kuma yakan nuna mana cewa kowa na da aikin da zai aikata a kowane wata. Za mu ci gaba da lura da ayyukan mu daban-daban.

Eh, nakan cire takalma a gida. Yayin da zan shiga ɗaki, nakan bar takalma na a waje domin kaɗa in shiga da shi gida in kwashe datti. Don takalman da kai yawo da shi a waje bai kamata a shigar da shi gida ba domin a je gidan da tsafta kuma a rage cututtuka da takalmi zai shiga da shi gida. Don tafiya da takalmi a gida bai da kyau domin ya ɗeba kura, ɗeba datti. In an shiga gida da takalma za a sa dattin a gida kuma bai kamata ba.

Dole mu duba tafarin kuɗi domin wasu zasu baka kuɗi da bai da kyau. In ka karɓa sai kaga kuɗin jabune. Amma ka duba tafarin kuɗin zaka gane kuɗi mai kyau da mara kyau. Kaɗai zai saka a matsala ya saka a damuwa.

Eh ina son ɗaukar hotuna sosai sosai domin hotuna yana da kyau kuma ana ajiye shi domin gobe, domin labari. In an ɗauki hoton yaro, muce shekara ɗaya in ya girma gobe in ya zo ya gani zai ta mamaki.

To, yadda nake jagorantar mutane akan kai babba dole ka shugabanci mutane a yadda za su bi, ka nuna musu hanyar gaskiya. Jagortanka ka nuna kai mai gaskiya ne, kai kuma mai aikata ayyuka na gari na ƙwarai, domin su ma su bi sawun ƙafanka. Gobe su ma za su jagoranta wasu mutane a inda suka samu kansu.

Malamin da na fi so shi ne malamin da yake koyar da lissafi a makaranta. Don da lissafi ka iya ka lissafta ko mene ne. Ka iya ka lissafta kuɗi, za ka iya ka lissafta kwanaki a shekara, za ka iya ka lissafta kwanaki guda nawa a wata. Kuma za ka iya ka lissafta kasan yanda ake ragewa, kasan yanda ake haɗawa, za ka san da ake rabawa. Don haka shi ya sa na fi son malamin da yake kwarar-koyar da darasin lissafi.

Muna yin taro a mako so ɗaya. Ranar Asabar shine ranar taron mu. Domin ba wanda yake zuwa aiki a ranar Asabar. Wannan ranar Asabar shine babbar ranar a wurin mu, da dukkan mu dangi da abokan arziki zamu zauna muyi taro mu tattauna abin da yake damun mu da iyalann mu da wajajen aiki.

Na fi son fanka akan AC. Domin fanka shi yana ba da iska, zaka buɗe ƙofofi da taga duka domin ka sha iska. Amma idan AC ne za a kukkulle su windodi duka kuma yakan kawo wani sanyi yayi yawa, yana shigan jiki yana sa mutum ciwo, zaka samu ciwon sanyi, zaka samu tari, zaka samu mura a wurin AC. Amma fanka, tunda kofofi da windodo a bude ac na fanka na bugawa iska na shiga iska yana fita. Shi ya sa na fi son fanka akan AC.

Eh, nakan amfani da matashin wuya. Don in na sa kai na akan matashi. Nakan jida din wuya na, na kan yi bacci da kyau. Ba na jin ciwo.

Ina, nakan kulle ƙofa kullum, dalili shine kada ƴan ɓata gari ɓarayi su zo. Su shiga mun gida. Kuma kaɗa maciji ko abin da bai da kyau, abunda baka zata ba yazo ya shiga gida. Shi yasa nakan kulle ƙofan kullum bana barin ƙofa a buɗe ba. Don kamar yanzu lokacin zafin nan macizai sun yawa. Suna nan suna fiffito daga jaje, in ka bar ƙofa a buɗe macijj zai iya shiga maka ɗaki kuma in ya sare mutum ka ga ya kawo illa wahala ya tashi.

Eh na iya kunna wuta sosai. Nakan kunna wuta in dafa abinci, nakan kunna wuta in ɗuma ruwan wanka, nakan kunna wuta in yi abubuwa da yawa da shi. Wuta, kunna wuta yana da kyau kuma yana da amfani. Rubutun zai yi da wuta.

Na fi son zama a kan kujera da taburma. Domin in na zauna a kan kujera, zan zauna da kyau. In na zo tashi ba zan samu matsala ba kuma ba zan samu wahala ba. Zan tashi a hankali kuma a kan sauri. Kuma nakan zauna a kan kujera, nakan mike jikina da kyau. Domin ba na shan wahalan zama. Ba zai dame ni a baya na ba. Ba zai samun ciwon baya ba ko ciwon ƙafa. Ƙafafuwa na zan miƙe su da kyau a kan kujera.

Yadda nake kaiwa da kawowa a gidanmu bai da da ba sauki. To dole mutum ya rayu, dole mutum ya je nan, ya je nan, ya kai nan, ya dawo. Dole kaiwa da kawowa dole ɗan adam ya yi. Da zarar mutum yana raye ba abun da ba zai ba a rayu wannan. Don ajiye gida kan dole mutum sai ya kaiwa da kawowa.

Dole ne in mutum na kasuwanci ya gina dangantaka domin inda kake saya kana saida, inda kake zuwa saya dole ka gina dangantaka da mai shi domin kana sayan kaya a wajen shi. Dole kui bokantakan kasuwanci. In ka ƙyale ka ce ba za ka kafa dangantaka da shi ba, kasuwancin ka kuma ba za ka samu riba ba, kasuwancin ka ba zai ci gaba ba, zai mutu.

Ina kwana a ciki. Domin kwana a ciki yafi tsaro. Zan tsare kaina don bala'i kada wani ɓarawo ko ɓatagari ko mugun mutum in yazo same ni, ina bacci a waje wani abu ya same ni. Amma in na kwana a cikin ɗaki ba abunda zai same ni domin ɗaki na, na, nan a tsare kuma ba mai iya shiga.

Launin jakar kuɗi na shine baƙi. Domin a ciki ne nake ɓoye kuɗi na cikin jaka na baƙi, ba wanda zai gane akwai wani abu a ciki kamar kuɗi. Domin in na sa wani launi, mutane za su gane da sauri cewa akwai kuɗi a wurin. Amma jakan kuɗi da nake ɓoye launin shi baki ne.

Kafin kwanta da yamma, nakan yi hira da yarana, da maigida da abokan arziki. Zamu tattauna duk abin da ya faru a ranan, sannan sai muyi addu'a mu gode ma Allah da ya kamo karshen ranan kafin nan kowa yaje ɗakinshi yayi barci.

Bana amfani da mataimakin murya. Nakan amfani da muryana ne kawai, domin muryana ma yana da ƙarfi. In nayi magana ko a ina, za a ji ni. Ba sai na yi magana ko amfani da mataimakin murya ba.

A karshen mako dai, nakan yi shirin yin zuwa ziyara wajen abokan, abokan arziki na. Domin su ne kawai zan ziyarce su in je in musu hira kafin na in dawo gida.

Launin labulen gidanmu shine muna da labule mai launin kore, kalar ganye da kuma fari.

Eh, na kan yi kiran bidiyo amma ba kullum ba ne. Domin yara na da suke naisa da ni mukan yi kiran bidiyo don mu kalli fuskan junanmu, mu yi magana, mu yi ta dariya. Sai kiran bidiyon kuma sai na yi mana kamannuna nan tare don yana jawo zumuncin kusa da gida.

Dole ina kiyaye kalmar sirri a hankali. Nakan rike sirri a zuciya na domin mutum yanzu ya bani yace ga kalmar sirri. Abin sirri ba a bayyana ma mutane. Abin sirri alkawari ne da mutum yayi tsakanin ka da mutumin da kai da Allah. Ba za ka fallasar da sirrin mutum ba, ba za ka buɗe baki ka gaya ma wani ga sirrin wane ba domin bai da kyau. Sirri sirri ne kuma kullum a ajiye kalmar sirri da alkawari.

Yadda nake kula da gashinku shine cewa nakan ba mutane kyaututtuka, in ce gashinku ku karɓa wannan abu kaza kuyi amfani da shi. Wannan kalmar gashinku yana da muhimmanci, yana da amfani akan kowa wanda yake ya iya bada, yana cewa gashinku mai albarka ne, mai shi kuma mai shi, shi ma Allah zai saka mishi, kuma shi ma zai ji daɗi don shi ma gobe wani zai ce mishi gashi ya karɓa.

Wurin aikinmu yana da kyau kuma jama'a masu aiki a wurin suna da haɗin kai. Muna haɗa kai, muna yin aiki tare, ba gardama a wajen aikinmu, ba'a nuna bambanci. Muna kaunar juna, duk aikin da aka bamu muka haɗa kai, muna yin tare domin mu samu ci gaba da ƙaruwa a wajen aiki. Gaskiya de wajen aikinmu ana biya mu albashi da ƙyau kuma ba mu, ba'a rena wani, kowa ana bashi girmanshi a wurin aikinmu. Kuma na gaba da mu muna basu girmamansu kuma suna bamu namu girman. Mukan tambayi, tambayoyi akan abubuwan da ba mu gane ba wajen aiki kuma shugabanmu na wajen aiki suna taimake mu, suna mana bayani yadda ya kamata.

Eh na kan jure ma barkono mai yaji. Idan an sa barkono mai yaji da yawa a cikin abinci, dole ne in ina ci dole in jure in ba haka ba yunwa zai kar ni. Domin barkono mai yaji yana da zafi sosai ba abokin tulli ba ne. In na ci barkono mai yaji cikina yakan mun ciwo, cikina yakan mun zafi dole in jure. Kuma ina jin yunwa banda wani abin da zan ci dole in jure in ci abinci mai barkono mai yaji. In na gama cin abinci mai barkono da yaji sai in je in nemi maganin ciwon ciki sai in sha a kai. In ba haka ba bazan kwana lafiya ba.

Abin da nake don kara aiki shine ina sa kwazo, ina kara kwazo, ina cire kiwiya, ina yin kokari duk abin da zan yi a nuna cewa ina kokari a kara aiki don aikin ya yi girma kuma don aikin ya ci gaba. Kada mu samu lalaci a kan aiki domin in aiki ya ci gaba mu maza mu ji daɗi mu ma'aikata aikin mu zai yi kyau kuma dole aikin mu ya karu domin mutane masu samu cin gaba a ciki.

Na fi son wata huɗu na cikin shekara, domin a wannan lokacin ne aka haife ni, shine Afrilu. A watan Afrilu shine watan huɗu a cikin shekara. Wannan rana ne da mahaifana suka haife ni. A wannan lokacin ne kuma aka yi bikin sunana. Aka yi shagali, aka tattara jama'a, abokan arziki da makwabta da ƴan uwa suka zo suka yi bikin sunana. Shi ya sa watan huɗu na shekara ina son shi matuƙa.

Abincin da nake ci da safe shine nakan ci ƙosai da akamu ko da kunu kowane safiya domin in samu in ƙoshi da shi kafin nan intafi wajen aiki. Abun da nake karya da safe ke nan shine kokoko akamu da ƙosai.

Ba na shan magani kullum kafin nan in sha magani sai dai in banda lafiya ko ciki na na mun ciwo kafin in sha magani ko kai na na mun ciwo kafin in sha magani ko dai ina jin zazzaɓi, cizon sauro kafin nan in sha magani amma a lafiya na kan babu. Ba na shan magani a kullum sai dai da dalili in jiki ban ji daɗi bane zan nemi magani in sha domin in samu lafiya.

Yadda nake gaida mutane shine, idan da safe ne in na ga mutum zan ce ma mai shi ina kwana zai amsa ya ce mun lafiya, ya gida, ya iyali, ya kowa da kowa, ya zamant la kewan jama'a duka. Idan da rana kuma ina gaisuwa zan ce ina yini? Lafiya, ya gajiya, ya ya yau, ya jama'a duka. Haka muke gaisawa kuma muna gaisuwa da mutunci da ba da girma da ladabi. Kuma in muna gaida tsoffi da iyayenmu ne zamu sa gwiwarmu a kasa mu rusuna muna musu gaisuwa. Ba mu gaida wanda sun girme mu a tsaye.

Yadda nake koya fasaha sabo a hankali ba garaje. Domin kome da kake koya zaka koya shi a hankali, ko da fasaha kake koya a sabo zaka koye shi a hankali domin ka gane shi da kyau. Babu gardama, babu fada, zaka dame ladabi mai koyo a cikin hankali har Allah ya baka sa'a ka koya fasaha fasahanka da kyau.

Abun da yake sa in yi dariya shine in na zauna ina kallon iri-irin fim-fim na Hausa da ake nuna a talabishin, shi da yake ba ni dariya. Kuma abin gwanin sha'awa yadda suke yi suna magana da suke kwaikwayo, shi kan bani dariya sosai sosai.

Na fi son shayi akan kofi, domin shayi in na sha shayi na kan ji daɗi kuma jikina sai ya ji daɗi sai in yi bacci. Amma in na sha kofi, kofi wallahi yana samin ciwon ciki, yakan sani har zazzabi. Kuma in na sha kofi yana hana ni bacci, so bana, bana ma jin daɗin shan kofi. Na fi son shayi mai madara inji daɗi.

Eh wata rana ina yin aikin bayan lokaci, duk ran da nayi aikin bayan lokaci ana kara mun kuɗi, domin in lokacin aiki na ya kare ina zance in sake aiki ko awa ɗaya awa biyu haka ana kara mun kuɗi a kai domin na yi aiki bayan lokaci da ya wuce, domin in lokacin aiki ya wuce ka yi wani aiki dole za a biya ka a kara muka kuɗi domin ka wuce lokacin yin aikin ka. Shi ya sa aiki bayan lokaci kuma yana da kyau in ka yi ka samu an kara maka kuɗin ka.

Eh nakanyi tafiya da sauri. Don tafiya da sauri zai saka kaje inda zaka ke so kaje da sauri ka gama duk abunda kakeso kayi da sauri ka biya bukatunka da sauri inka gama kuma da saurin ka iya ka dawo gidanka ko kaje wajen aiki ko kaje wani wuri kuma da sauri. Tafiya da sauri yana da, yana da kyau kuma yana da muhimmanci. Ya kamata duk abunda zamu dinga yi mu dingayi da sauri ba ɓata lokaci.

Yadda nake neman izinin hutu shine nakan rubuta takarda, in miƙa, rubuta takarda in tambaya in ce ina so in je in yi hutu. Ina neman izini a bani in je in yi hutu. Sai in nayi rubutu sai zan mika ma shugaba na gaba da ni wanda yake sa hannu, wanda yake karanta wa zai sa hannu yadda ya bani hutu sai in je hutu.

To, bana son abinci mai yaji, domin yaji yakan dame ni. In na ci abinci mai yaji bana barci da daddare bana kwana lafiya. Ciwon ciki zai dame ni sosai sosai, zai sa in dinga zaga zuwa bayan ɗaki ina yin kashi ina yin zawo. Shi ya sa bana son ci abinci mai yaji. Na fi son abincin da bai da yaji. In na ci zan kwana lafiya, amma mai yaji babu. Mai yaji yana da wuya, yana da zafi, yakan sa ciki na yayi mun zafi.

Nakan yi tafiya mai nisa zuwa kilomita uku da rabi kuma zan yi tafiya in naje zan sake dawo da kafa. Don tafiya da kafa ma yana da kyau kuma yana sa jikinka yayi karfi, kasusuwan ka yayi karfi domin kana motsa jiki ne. Da zaran ka yi tafiya mai nisa, ka dawo za ka ji yadda jikinka yake, jikinka nan zai cika da ƙoshin lafiya. Za ka yi ta zufa wannan zufar dattin da kake cire a jikinka. Shi ya sa tafiya mai nisa da kafa yana da amfani.

Eh nakan yi motsa jiki amma ba kullum ba. Wata rana in na tashi da sassafe da asubar fari, zan iya tafiya in je in motsa jiki, in yi tafiya mai nisa in dawo. Amma da zarar na yi bacci ban tashi da wuri ba, bana iya zuwa motsa jiki domin zan yi lattin zuwa wajen aiki. Amma motsa jiki kuma yana da kyau, yana gina jiki, yana kawo lafiya, yana kawo kwance hankali ga ɗan adam. Duk wanda yake motsa jiki ba zai samu matsalar cututtuka ba, kullum a lafiya yake.

To aiki tare da kungiya sai dai hakuri. No akwai wasu da za su dinga ɓata, kungiyar da zai ɓata maka rai, kome kokari da kake kai aiki da kungiya a cikin haɗin kai a cikin kwanciyar hankali da ba masifa. Amma tunda jama'a suna nan da yawa kuma kungiya ne ake tare da su, dole aiki da kungiya sai an yi hakuri, sai da ladabi, sai da biyayya, sai kuma da shawara. In ba haka ba, aiki da kungiya kam ba zai yi daidai ba.

Abun kayan marmari da na fi so shine abarba da lemo da ayaba. Su ne kayan marmarin da na fi so sosai. In na same su, haba malam! Cin abarba da lemo da ayaba ai yana da daɗi. Su ne kayan marmari da na fi so gaba ɗaya.

Aikin gidan da nake yi kullum shine nakan yi wanke wanken kwanuka, nakan share cikin gida gaba ɗaya, ciki da waje, nakan yi goge gogen ƙasa cikin gida. Ina share su kujeru, su tebura dukka nakan goge goge su, nakan wanke su kwanuka da tukunyaye, nakan shiga kitchen in adana kitchen, in ajiye kayan abinci da kyau don kada su kyankyaso su ƙuda su taɓa. Nakan dafa abinci, nakan dafa abincin safe, abincin rana da abincin yamma.

Irin tsintsiya da nake amfani da shi a gida shine tsintsiyan kwa-kwara. Irin wannan tsintsiyan da ake yin shi da abin kwaran manja shine muke amfani muke yin shara da shi a gida. Domin wannan tsintsiyan kwaran yana da ƙarfi, yakan share datti ko yaya datti yake da nauyi, ko yaya yawan dattin. Wannan tsintsiya yana da ƙarfi, yana share datti fes fes.

Nakan ci abincin rana misalin karfe ɗaya na rana, amma anyi abinci yayi late karfe ɗaya da rabi ko zuwa karfe biyu shine muke zama mu ci abinci amma kullum dai lokacin da muke cin abincin rana karfe ɗaya ne da dai.

Eh na iya ɗinka tufafin mata sosai sosai. Duka tufafina da na yarana ni nakan ɗinka su akan keken ɗinki. Domin ɗinki ɗinnan yana da kyau, sana'a mai kyau ne wannan ɗinki. Kuma nakan ɗinka ma jama'a na kuɗi domin in samu kuɗi in yi cefane wasu abubuwa da shi. Wannan ɗinkin tana da kyau, tana da manufa domin sana'a ne sosai a gareni.

Eh to kujerun zama na gidana suna da daɗin zama. Ka iya ka jingina bayanka a jikinsu kuma za ka iya ka ɗaga kafanka ka sa a gefe ka zauna da kyau ka ji daɗin zama a kan kujeru. Suna da laushi kuma akwai katifa a kan kujerun kuma yana rufe da zanin kujeru mai kyau wanda launinsu yana nan da haske kuma yana walƙiya.

To dole ne a jure wa zafi domin kome lokaci ne. Yanzu lokacin zafin nan dole mu jure, mu ci gaba da wahalan zafi domin rana zai buɗe iska kuma baya hura wa sai bala'in zafi ya taso. Amma dole bamu da tayi haka zamu gumikkadara, mu yi tagodiya wa Allah da wannan zafin kuma Allah zai bamu iko har wannan zafin ya dace.

Sosai, ina iya ɗaura kulli kamar kullin suga, kamar kullin kuli kuli duk nakan iya ɗaura su. Ko ana dafa alale, nakan ɗaura kulli kullin alale in sa shi a wuta a dafa. Kuma nakan ɗaura kullin garin kwaki a leda da kullin barkono. Mukan ɗaura kullin barkono na saida da magi ma muna ɗaura kullin shi. Abun ɗaɗɗano, daddawa mukan ɗaura kullin daddawa a leda muna saida.

Eh nakan shuka tsire-tsire a gida sosai kamar ina shuka tsire-tsiren alayaho, ya kuwa, kuɓewa, atarhu da tsire-tsiren su borkodo domin ina amfani da su sosai kayan miya ne a gida. Wallahi in ba waɗannan tsire-tsiren abin ba zai mun daɗi ba amma waɗannan tsire-tsiren da nake shukawa a gida suna taimake ni suna rufe mun asiri.

Nakan yi wanka sau biyu a rana. In na tashi da safe wajen ƙarfe shida da rabi zuwa ƙarfe bakwai, zan yi wankan safiya kafin in tafi aiki. In na dawo aiki da yamma, kafin nan yi bacci, ina shiga bayan ɗaki ina sake yin wanka kafin nan shiga in je in yi bacci. Sai nayi wanka da kyau, in wanke jikina da kyau, da sabulu da soso.

Nakan fita shaƙatawa a lokacin hutu ra-- lokacin ranar Asabar. Domin ranar Asabar shine ranar hutawa na ba da zuwa ko'ina. A lokacin da zan kira maigida na da yara na sai mu fita, muje wani wuri muje mu zauna, mu cigaba da shaƙatawa kafin mu dawo gida sai dare.

Babu, ba mu sa uniform a wajen aiki ba. Domin wajen aikinmu bai kamata mu sa uniform ba. Domin akwai manya manyan mutane da suke aiki tare da mu da bai kamata su sa uniform ba. Wasu suna da katon-katon tumbi, to uniform ba zai shige su ba. Shi ya sa ana bari mu muna sa ko wane riga da mun ga dama banda uniform.

Na fi son zama a birni fiye da ƙauye, domin zaman birni akwai wutan lantarki, akwai ruwan famfo, akwai hanyoyi masu kyau kuma akwai gidaje masu kyau, akwai asibitoci, akwai makarantu ma yara amma a ƙauye fa babu wannan ko ɗaya sai bakar azaba kuma akwai hanyoyi masu kyau-kyau da aka yi ba a birni, shi ya sa na fi son birni akan ƙauye, kuma akwai wuta-akwai kuma wutar lantarki, akwai ruwan famfo, ba abun da babu a birni.

Abun da yake ba mu kwarin gwiwa a aiki shine haɗin kai da muke da shi a wajen aikin mu da ƙwazo da ƙaunan junan mu shine yake ba mu haɗin gwiwar ƙwarai da gaske. Aiki muna tafiya dai dai kuma muna yin shi muna samun cin gaba.